Yaya kuke sadarwa a wurin aiki? Ahm, na farko dai sadarwa a wurin aiki wani abu ne da za mu iya cewa. Kai tsaye yana nufin sadawar ta zamani kokuma isar da saƙo a wajen aiki tsakanin ma'aikaci na farko zuwa ma'aikaci na biyu to, sadarwa dai da farko dai idan haka ce to ana nufin communication ko kuma, eh, delivering of message shine sadarwa da Hausa. So kuma sadarwa yana nufin, kai saƙo daga mutum ɗaya zuwa mutum biyu ko kuma sama da haka. Kamar yanzun ni a wajen aiki idan ina so na sanar da wani abokin aikina cewa gobe babu, eh, gobe babu aiki ko kuma manaja ya ce gobe ranar hutu ce. To, zan isar da wannan saƙon ne ta hanyar sadarwa. Na farko dai hanyoyin sadarwa suna da yawa kamar yadda kowa ya sani, na farko da akwai ta hanyar kira akwai hanyar tura saƙon karta kwana wato text message. Sannan kuma da akwai ta hanyar email ko kuma ta hanyar social media ko kuma ta hanyar, kiran waya ko kuma, eh, faɗa baki da baki so. Sadarwan nan ya kasu kashi kashi. Na farko dai da akwai sadarwa ta baki da baki wacce a lokacin zamanin da ana amfani da wannan sadarwar ta baki da baki. Sannan kuma da akwai sadarwa ta, saƙon email ko kuma wasiƙa ko kuma akwai sadarwa ta hanyoyin kafofin sadarwa na zamani wato social media irin su Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, YouTube da sauran su. To, duka wa'yannan hanyoyin kowanne mutum zai iya isar da saƙo ta hanyarsu. Kamar yanzu na farko idan muka ɗauki Facebook, Facebook za ku iya ku buɗe group da sunan kamfani ɗinku wanda idan har ana so a isar da saƙo a wannan group ɗin, to za a iya a faɗi abin da ake so a yi. Sannan bayan haka da akwai WhatsApp shima. Shima WhatsApp wani dandali ne na sada zumunta wanda za mu iya cewa na zamani wanda idan mutum yana so ya, ya isar da saƙo shima kai tsaye. Idan har kana da mutum a matsayin friend ɗinka, eh, idan kana da numbar mutum zaka iya ka sanar da shi. To, yanda ake yi wajen aiki ana iya a ƙirƙiri group sai ayi adding ɗin mutane wanda suke ma'aikata ne a wannan ma'aikatar. To, duk lokacin da wani saƙo ya tashi sai a saka wannan saƙon a cikin wannan group ɗin. To, duk wanda yake cikin wannan group ɗin wanda ya kasance cewa ma'aikacin wannan ne, wannan saƙon nan zai iso gare shi. Saboda haka ta wannan hanyar za a iya isar da saƙo kamar idan saƙon cewa gobe babu aiki ne ko kuma a'a an ba da aiki ko kuma a'a an biya salary ko kuma dai wani abu makamancin wannan. Bayan wannan kuma da akwai, akwai Instagram. Shima Instagram kamar Facebook yake hanyoyin sadarwa na zamani ne ko kuma mu ce social media ko kuma kafofin sada zumunta na zamani. To, shima Instagram za ka iya ka sanarwa da mutum wani abu ta hanyar Instagram. Sannan bayan Instagram ma da akwai, akwai Twitter. Ita ma Twitter wata hanya ce ta, eh, kafofin sada zumunta ta zamani wacce idan mutum yana, eh, China yana Ingila ko yana ina ne duk inda mutum yake a faɗin duniya za ka iya ka isar masa da saƙo. Saboda haka hanya mafi sauƙi ta, ta isar da saƙo a wajen aiki shine na farko akwai hanya kira, akwai message saƙon karta kwana, sannan akwai email sannan kuma da akwai kafofin sada zumunta. So, ta wa'yannan hanyoyin mutum zai iya isar da saƙon shi ga duk wanda yake so ya isarwa saƙon nan kuma duk lokacin da yake so ya isar. Saboda, eh, matsalar shine idan har ya zama na cewa babu wata hanya effective way da za a iya isar da saƙo, to zai zama na cewa saƙo zai ringa wuce mutum kuma saƙon nan idan na gaggawa ne idan ya wuce mutum to shi kenan. Em, saboda haka wannan social media handles nan ko kuma mu ce kafofin sada zumunta na zamani suna da matuƙar muhimmanci saboda su ba sai mutum ya jira ba indai mutum ya kunna data ɗin shi zai ga an turo masa saƙo, zai karanta sannan kuma zai fahimci abin da ake nufi. Amma kiran waya shine the most effective way na isar da saƙo saboda shi kiran waya instantly indai ka kirawo mutum to mutum yana ɗaga za ka gaya masa. Amma in a kafofin sada zumunta ne sai idan mutum ya kunna data ya hau kan wannan social media ɗin ko kuma WhatsApp ko Facebook ko Twitter ko Instagram ko ma duk wani kalan dai, eh, kafofin sada zumunta. Amma kiran waya ko kuma saƙon karta kwana ka na iya.

Yaya kake tafiya zuwa wurare? Tafiya zuwa wurare ya danganta. Da farko ma dai kafin na fara amsa tambayan nan, zan fara faɗin ko kuma ne bayani me ake nufi da zuwa da kuma wurare. Na farko idan akace zuwa ana nufin ɗaukar ɗaukar kafa kokuma ɗaukar abin hawa mutum ya tafi daga wani waje zuwa waje. Kamar yanzu daga gidanmu zuwa wajen aiki. Idan na ɗauki ƙafata na tafi to naje kenan nazo a Hausance za a iya cewa zuwa wurin aiki to, bayan nan kuma da akwai su kansu wuraren. In aka ce wurare a turanci ana nufin place. Saboda haka idan aka ce yaya nake zuwa wurare, ana nufin how do you go to places da turanci kenan. Na muku gwari gwari. To, na farko dai zuwa wurare ya danganta da wane waje ne. Na farko da akwai wajen aiki. Wanda wajen aikin nan idan har babu nisa daga gidanmu, to zan iya na ɗauki ƙafa na tafi a ƙasa ba tare da hau abin hawa ba. Saboda haka zan iya na je wajen aiki a ƙasa idan babu nisa. Sannan kuma idan makaranta ce ita ma, zan iya na je wannan makarantar nan a ƙasa in dai har babu nisa daga gidanmu. Sannan kuma da akwai tafiya daga gari zuwa gari. Shi kuma wannan tafiya a ƙasa ba zai taɓa yiwuwa ba gaskiya. Saboda haka bazan iya na tafi a ƙasa ba kamar yanzu daga kano zuwa Kaduna ko kuma daga kano zuwa kasina to bazan iya zuwa a kasa ba zan iya ko dai na je a jirgi, jirgin sama kenan ko kuma jirgin ƙasa ko kuma na tafi a mota ko kuma na tafi a mashin. Saboda haka zuwa wurare ya danganta da nisan waje. Na farko idan daga gidanmu zu-- a ƙasa. Sannan kuma wani abu da tafiya a ƙasa shine tafiya a ƙasa tana ƙara lafiya saboda idan mutum yana tafiya a ƙasa yana kona duk wani kitsene marar anfani wato cholesterol saboda haka gaskiya ina son tafiya a ƙasa. Musamman idan ya zama na ciwo da sassafe ne zan je wannan wajen nan. Musamman idan har ya zama na ciwo na daɗe ban motsa jiki ba, to ina so na je waje a ƙasa. Saboda zuwa waje a ƙasa yana da matuƙar muhimmanci. Muhimmancinsa da kuma amfaninsa shi ne zaka motsa jiki na farko. Sannan na biyu zakayi saving ɗin kuɗinka. Kuɗinka da zaka biya kuɗin mota ka je wannan wajen, zaka iya ka sayi tsire ka tafi ka ci ko kuma ka sayi gyada ko kuma dai ka sayi wani abu dai. Saboda haka bayan nan kuma da akwai zuwa wajen abokaina. Zuwa wajen abokanaina wuraren abokaina bana hawa abin hawa mai gaskiya musamman abokaina da suke a unguwar mu. Abokanaina da suke a unguwar mu bana, bana hawa abin hawa nake zuwa wajen su. Ina zuwa ne a ƙasa. Amma wasu da gaskiya cikinsu kenan wayan da su kuma suke da nisa. So ina tafiya a mota ko a mashin ko a keke. Yauwa na manta da keke. Akwai lokacin da ina zuwa makaranta ɗaya daga cikin wuraren da nake zuwa da ina ƙarami. So na taɓa zuwa ta ɗaya lokacin da na zo ta ɗaya sai aka sayi mun keke. So da baban mu ya sayo mun keke wannan keken nan shi na ringa amfani da shi ina zuwa makaranta har ma ina goya ƙanina. Saboda haka a wancan lokacin zan iya cewa ina zuwa wurare a keke. Bayan makarantan ma nakan iya na je wajen abokanaina. Bayan wajen abokanaina ina iya na je yawo. Bayan yawo nakan iya na je ziyara. Bayan ziyara nakan iya na je wajaje masu nisa ma duk akan keken nan. Saboda shi keke yana da daɗi. Daɗin keke shi ne shi keke babu ruwanka da sai ka sa fetir ko kuma ka kashe kuɗi zaka hau shi. A'a, shi keke indai har ka saye shi to daga ranar da ka saye shi babu ruwan ka da sake saka masa kuɗi sai dai in ya yi faci ko kuma ya yi wani abu. Saboda haka keke ya fi daɗin zuwa wurare gaskiya. Kuma shi keke bayaruwa baruwanshi da fitar da hayaki saboda haka keke baya bata unguwa wato baya baya pollution din unguwa saboda haka keke yana da daɗin tafiya saboda shi ba sai ka saka fetir ba sannan kuma ba ka buƙatan sai ka iya shi. Sannan kuma ba ka buƙatan sai ka kunna shi ko kuma dai ka yi wani abu makamancin wannan. Bayan keke akwai mashin. Mashin ma yana ɗaya daga cikin abubuwan da nake so idan har zan je waje mai nisa. Musamman idan a cikin gari ne. Mashin daɗin shi shi ne shi mashin baya buƙatan ka sa masa fetir da yawa kamar mota. Koya idai kasaka fetir koda ɗan kadan ne to wannan mashin ɗin zai tafi. Sannan kuma mashin yafi mota saurin zuwa waje saboda idan yanzu za ka je waje idan a mashin ne zaka iya zuwa musamman in a cikin gari ne.

Kana samun horo a wurin aiki? Kana samun horo a wurin aiki? Wannan tambayar, kana samun horo a wurin aiki? Tambaya ce wannan mai sauƙi kuma mai wahalar amsawa. Da farko dai kafin na fara yin magana akan, eh, wannan tambayan. Farkon dai muna buƙatar mu san menene aiki menene kuma horo. Na farko dai duk inda aka ce aiki ana nufin work da Turanci. Wato abin da ake nufi shi ne, eh, mutum ya aikata wani abu ta hanyar amfani da ƙarfin shi sannan ya gabatar da wani abu ko kuma yayi wani abu wanda a da babu wanda ya yi wannan abun nan. To shi ne aiki. Shi kuma horo idan aka ce horo ana nufin, eh, kamar ka koya wa wani, wani abu. Saboda haka muna samun horo a wurin aiki. Saboda aiki, aikin ma bayan da za mutum ya yi shi effectively ba tare da ya samu horo ba. Farko kafin ma a ɗauki mutum aiki dole sai mutum ya ma fara sanin menene aikin da zai yi. Sai an fara koya wa mutum wane irin aiki zai yi, sannan ya zai yi, sannan ta wace hanya zai yi wannan aikin nan. Sannan kuma me da me ake so ya yi sannan kuma me da menene ba'a so yi. Saboda haka kowane wurin aiki ya danganta da me suke koyarwa. Amma kowane wurin aiki suna koyar da horo. Saboda ai indai har ba'a hora ma'aikata ba, ba za su iya su yi aikin nan yadda ya kamata ba. Wannan dalilin ne ya saka kowane aiki idan an tashi ma kafin a ɗauki mutum sai an yi wa mutum interview. Saboda idan aka yi wa mutum interview, shi ne zai tabbatar da cewa mutum shin zai ma iya wannan aikin. So idan aka yi wa mutum interview, idan an yi wa mutum interview ko da an ɗauki mutum aiki. To sai an ba mutum horo. Shine abin da ake cewa incubation da Turanci. Saboda idan har ba'a ba mutum horo ba to fa ba lallai ya iya yin wannan aikin yanda ya kamata ba. Ko kuma zai iya ma ya je ya ringa yin abun da ba haka ya kamata a ce ya yi ba. Saboda haka, samun horo a wurin aiki ai kusan zamu iya cewa wajibi ne ma. Wanda a Turanci zamu iya cewa is a must ko kuma mace ya zama dole. Samun horo ga kowa a kowane wajen aiki ya zama dole. Saboda idan har ba'a ba mutum horo ba to bai ma san ya zai gabatar da wannan aikin ba. Saboda yanzu kamar bara na ba mu misali kamar yanzu ma'aikatan banki. Idan mutum ya tashi neman aiki a banki, dama yawanci sukan ɗauki wadanda suka kasance wadanda suka karanci lissafi ne ko kuma ilimin kwamfuta wato ilimin na'ura mai ƙwaƙwalwa. To dama tun can mutum ya, ɗan iya wani abu akan abin da ya sha feta. To amma kuma ba za su ba wa mutum aiki ba. Sai sun yi masa interview, bayan sun masa interview sai sun ba ku satitika kuna yin training. Ana ba ku horo saboda idan har an fara kar a zo a samu matsala a je a, a je a samu matsala. Sannan bayan haka yanzu akwai, eh, malaman makaranta suma. Malamai makaranta suma ana horar da su kafin a fara basu aiki. Saboda idan mutum ya je yayi interview, ana saka mutum ya je ya fara koyarwa a cikin aji. A yayin da yake koyar wannan kuma su wadanda za su ɗauke shi aikin nan to za su iya su ringa labewa abin da suna kallon shi. Su gashi in da gaske wannan abin da yake koya yaran ya iya ko kuma abin da ya ce ya iya ɗin da ya zo ya kawo musu takardar neman aiki ko kuma da ya faɗa a wajen interview shin ya iya wannan. So idan mutum ya iya, idan ya je yana koyarwa a cikin aji sai ya zama da cewa headmaster ko kuma shugaban makaranta ya labe yana kallon shi. To idan har mutum ya iya za a gani ko da ba'a bashi horo ba. So idan har aka ga cewa mutum zai iya to horon da za'a ba mutum baya buƙatan ya zama wani dogon horo. Amma idan har ya zama an ga cewa mutum ba lallai bai iya ba to a daidai wannan lokacin nan masu makaranta za su iya cewa lallai wannan yana buƙatar horo mai kyau. Saboda haka horon nan da yake bukata shine zai saka a ce to yanzu wannan ya iya aiki a matakin farko ko kuma mataki na biyu ko mataki na uku ya dai danganta da wane ne mutum. Da kuma wane irin aiki, eh, suka ɗauke shi. So idan aka horar da mutum, bayan nan kuma za'a ƙara tura shi cikin inda zai fara aikin nan sai kuma a duba sai a ce to yanzun abin da aka koya ma ko kuma horon da aka ba haka shin ya dace, ya dace da kai ko kuma yanzu mutum ya iya. To idan mutum ya iya yanzu ba sai an sake bashi wani horo ba. Kawai za a ce ne mutum ya tafi kai tsaye fara yin wannan aikin. So idan kuma har aka ga cewa a a yanzun fa mutum yanzun fa ya iya ba yanda ya kamata. To babu buƙatan sai an sake wani horon a karo na biyu. Idan kuma har aka ga cewa mutum bai iya ba to fa dole za'a sake bashi wani, wani horon sabon horo. Saboda haka ba da horo a wajen aiki gaskiya kusan zamu iya cewa abu ne da yake iya zama ma dole ko kuma muce abu ne da yake iya zama wajibi. Saboda idan dai har ba'a ba mutum horo a wajen aiki ba to babu tayan da za'a yi mutum ya san wane irin aiki ake so yi ko kuma me aiki so.

Yaya kake ajiye kuɗi? Yaya kake ajiye kuɗi? Yaya kake ajiye kuɗi? Wannan tambayar ina ga an yi min ita ya kai sau biyar. To, da farko dai shi ajiye kuɗi ya danganta da wane irin kuɗi ne sannan kuma da yawan kuɗin. Da farko dai, idan kuɗi ɗan kaɗan ne, ai tun farko ina da aljihu. So ina da aljihu. Idan har ina da kuɗi ɗan kaɗan, kamar daga dubu ɗaya zuwa abin da yana dubu biyu, ina iya na ajiye wannan kuɗin nan a cikin aljihu na. Sannan kuma idan har wannan kuɗin nan suna da yawa to ina barin su ne a banki gaskiya. Saboda idan har na ciro kuɗi na masa a cikin aljuna, in dai har kuɗin nan suna da yawa, to gaskiya ina iya in-in kashe su. Idan kuɗi na kashewa ne, ina ciro su na sa su a aljuhuna ko kuma na sa saka ce, na saka su a cikin wallet ɗina wato lalita ke nan ko kuma muke wallet da Turanci da Hausa kuma lalita. Sannan kuma idan kuɗin nan, madaidaita ne su ba masu yawa ba, su ba ɗan kaɗan ba, to zan iya na bada ajiyarsu. Sannan kuma, idan kuɗin har ba naira ba ne ba na Najeriya ne, zan iya na bar su a cikin akawunt ɗina na dala. Akwai akawunt ɗin da ake ce domin silliare akawunt. Akawunt ɗin da mutum zai iya ajjiye kuɗin da ba na Najeriya ba kamar dala ko euro ko dai wani kuɗi ya danganta. So idan irin wannan kuɗin nan ne, ina iya na ajjiye su a nan. Amma idan kuɗin Najeriya ne na farko, in dai kuɗin nan suna banki to bana iya ciro kuɗi sama da dubu goma. Saboda na san cewa a rana ko kuma a sati duka bukatuna ba sa wuce naira dubu biyar. So zan iya na bar wa'yannan kuɗin nan a cikin banki na ba tare da na ciro su ba saboda idan na ce zan ciro kuɗi da yawa to tabbas zan iya zuwa na kashe kuɗin nan. To amma idan har ya zama na cewa, na ajiye su ne a cikin banki na, ina ɗan zara kaɗan kaɗan, ina masu zari ɗaiɗai-zari ɗaiɗai har ya zama na cewa na ƙarar da su to zan bar su a cikin banki na. Sannan kuma, eh, akwai wani abu da kuɗi. Su kuɗi ba wai kawai mutum zai ɗauka ba ne kawai ya je ya saka su a cikin banki ya ajjiye su. A'a. Yakama ta ne ace kuɗin mutum suna linkuwa suna ƙara, suna ƙara ma-makansu daraja. Saboda idan mutum ya ajiye kuɗi kawai a cikin banki ba tare da yana amfani da baya, ba tare da yana investment ɗinsu ba, ma'ana baya saka su a cikin kasuwanci to wannan kuɗin nan ai darajarsa raguwa take. Saboda akwai abin da ake ce inflation da deflation. Idan ka ajiye kuɗi kawai a banki to darajarsa tana ƙaruwa saboda yanzu misali idan ka samu miliyan ɗaya kawai sai ka je cikin bankin ka sai ka ajiye wannan miliyan ɗayan nan to daga shekara ta farko zuwa shekara ta biyu in dai ka ba wannan kuɗin shekara ɗaya to value ɗin su ko kuma muke da Hausa darajar kuɗin nan ya ragu da kusan kashi goma ko kuma kashi ashirin. Saboda haka ba wai kawai mutum ya samu kuɗi ba yaje ya kwashe kuɗin nan ya je ya saka su a banki ya ajjiye su shi ke nan. A'a. Yakama ta ace mutum ya yi investing na su. Saboda idan ni na tashi ajiye kuɗi in dai har suna da yawa wannan kuɗin nan to gaskiya ina, ina saving ɗin su ne ko kuma na yi investing na su. Ko da a ce misali dubu ɗari ne to zan iya na bar su a cikin nan. Tunda idan na investing ɗin su ko kuma na saka su a cikin, interest, tsarin interest to idan shekara ta zagayo ba wai zan tadda iya miliyan ɗaya ta ba kawai. A'a, no. Zan iya na samu kaman ƙarin kashi kusan goma ko kashi biyar. Ya danganta da wane irin investment ne. Da farko akwai wanda banki suke. Banki ma idan mutum ya ga dama zai ajiye kuɗi a ciki zai iya saka su a cikin, tsarin fixed annual rate wanda ake ce APR annual percentage rate wato adadin abin da mutum zai iya samu na jumlar kuɗinsa gaba ɗaya a shekara ɗaya. Wannan APR ɗinnan ba iya banki ne suke yi ba. Akwai irin su crypto, su wallet, forex, su waye da su waye. Idan mutum ya je ya ajiye wannan kuɗin nan za su ringa ƙara masa kuɗi ne. Saboda idan har mutum ya ce kawai zai bar kuɗi ne a cikin banki to darajarsa za ta ragu ko da ace lambobin ba su ragu ba. Saboda yanzu idan ka ɗauka daga waccen shekarar zuwa yanzu abin da naira miliyan ɗaya za ta yi maka to yanzu sai dai ka sa miliyan ɗaya da rabi ko kuma miliyan biyu. To amma idan mutum ya yi investment ɗin kuɗin nan har ya zama na cewa mutum ya samu ƙarin kashi kusan biyar ko kuma goma na wannan kuɗin to hakan yana nuna cewa mutum bai yi asarar kuɗinsa ba sai ma ƙari dai ya samu. Amma kuma ni gaskiya ban cika ajiye kuɗi masu mugun yawa ba kamar daga miliyan ɗaya zuwa sama a naira. Abin da nake yi shi ne ina barin kuɗina a dala ko a euro ko kuma dai a kuɗin crypto ko kuma na sayi coin ajiye ko kuma na sayi wata kadara kamar fili ko gold ko kuma wata kadara dai wacce dai ba za ta, ba za ta zagwanyan min da kuɗi ba. Saboda su kansu kuɗin barinsu haka nan ba tare da mutum yana yin wani abu da su ba darajarsa tana raguwa. Sannan kuma idan darajarsa ta ragu, to kusan za mu iya muce yawansu ya ƙaru. Saboda miliyan ɗayan waccan shekaran yanzu ina gama za ta wuce dubu ɗari biyar ba ko kuma dubu ɗari.